Yaya kake jin hayaniya? Ina jin ta sosai. Yana da ƙarfi kuma yana zuwa daga waje, yana nan iri-iri. Wani lokaci waƙa ne da maƙwabta ke buga ko surutu daga talabijin na maƙwabta. Wani lokaci surutan mutane a waje ko wucewar mota ko mashina ko keke a babban hanya.

Mene ne lambar ku mai albarka? Lambar mai albarka namu shine lamba bakwai. Lamba ne na cikakke, mako, lamba ne na kammalawa, lamba na bada sa'a kenan. Eh, in ance in zaɓa ɗaya daga goma, wane lamba zan zaɓa? Lambar bakwai zan zaɓa. Na lamba ne mafi muhimmanci, wanda inna zaɓa kowane lokaci nakanyi nasara.

Kana kunna Bluetooth kullin. Cikan gaskiya ina yin sati biyu ko sati uku ma ban kunna Bluetooth ba. Kwanan nan yana da wuya yin amfani da Bluetooth don akwai hanyoyi da yawa na raba sakonni ko littatafai ko app tsaka nin waya da kwamfuta ko tsakanin waya da wani yawa daban to yana da wuya ba kullin nike kunna Bluetooth ba wani lokacin sai inyi sati ɗaya ko sati biyu ban kunna Bluetooth ba gaba daya.

Me nake yi don kiyaye lafiya? A'a ina kula da lafiyan jikana, ina cin abincin da ya dace, ah abun da turai ke ce dashi balance diet. Bana yawan cin gishiri, bana shaye-shaye kamar shaye-shayen giya ɗinnan. Bana cikan shan ah ruwa irin sugar wato kaman su coke da su fanta kenan, coca-cola bana shan ta. Sa'annan bana cin abinci mai yawan maiƙo, maiƙo-maiƙo ɗinnan, su soye-soyayn nan, na rage cin su. Na fi son dafa abinci na, a ciki abinci akwai ganye, so nakan yi tafiyan warware jiki ko wane yamma. Ina ƙoƙari in taka ƙafafuwa kamar dubu goma a kowane rana. Ina samun isashen barci. Abu buwan da nake yi kenan domin kiyaye lafiyan jiki na. Sa'annan ah misalai bana amfani da kamar reza da wani da ban ya yi amfani da shi, ko su allura din nan. Bana amfani da, bana yarda sauro su danga cizo na, gidana yana na a cikin tsafta kowane lokaci. Sa'annan ah sa'annan ana amfani da maganin kashe sauro, iyalai na kuma suna kwanta a sauro net, net na sauro.

Ina iya tsalle, tsalle iya. Eh, ina iya wannan mun fara amfani, mun fara wasan nan tun muna yara ƙanana a makarantar firamari. Eh, sabon ɗan wannan ba dan na gane shi ma fannin exercise ne mai amfani sosai ga jiki. Ina iya tsallen igiya. Ina kan tsallen igiya har yanzu.

Ina kake tofa miyau? A gaskiya bana cika tofa miyau ba. Miyau kuma to in yanzu ma dole ko an ga kowane abu a ciki na san nema gefe in tofa. In kamar ina gida ne, nakan je daki wanka ina tofa sai in zuba ruwa ya wuce. In ina waje kuma bana tofa a sarari, nakan tofa a gefe sai in yi amfani da kasa in rufe. Yanzu aikin magani ya nuna akwai cututtukan da suna iya bar zuwa ta tufan miyau.

Kana ƙetare ƙafafu a lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu a wasu lokaci na zama. Musamman lokacin da ina son in hutu ko ina hutawa da kuma lokacin da mai bi ina jan dadi ko lokacin zaman farin ciki ko shagalgalawa da abokanai da yan gida na. Amma ba kullum nake ƙetare ƙafa ba. Eh, kamar a wurin aiki bana kan ƙetare ƙafa ina zama da yawan lokaci musamman ina aiki. Amma kamar na gama aiki ina ɗay zaman hutu kawai kafin in dawo gida, eh ina iya ƙetare ƙafa, ƙafa a lokacin.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To kuɗin wutar lantarki yakan canza daga wata zuwa wata. Bisa ga inda muka yi amfani da wutar lantarki. A gida akwai firisa, akwai Iron da muna guga dashi, so wayannan ne sukan sha wuta fiye da kome da kome da kuma air conditioner. Akwai watan da muna zama a gida sosai, akwai watan da dayawan lokaci ba ma zama. Amma in, in zan kwankwanta zan iyace a kowane wata wutar lantarki muna biya naira ɗubu takwas, wato kaman dala shida kenan, dalar Amurka shida kowane wata. Gidan nawa karami ne, ba wai muna amfani da wuta sosai ba. Shi ya sa ya kasance haka.

Wani irin abincin gargajiya na fi so? Abincin gargajiya da na fi so shine na farko abincin gargajiya irin na yaren mu wato yaren Ikon kenan yana nan kusa da Abuja a Najeriya. So abincin nan wake ne amma ba wake ana ce dashi waken kutuf yana nan fari haka yana nan da fadi, an baya da ƙiba. Ana shirya shine irin na gargajiya za a dafa bayan ya nuna sai a zuba manja sai a kwaba da bakin ridi asa gishiri shikenan shine abincin gargajiya na yare mu shi nafi so abinci ne da ake dafa wa kawai lokacin da za'ayi aure ba a dafa ko wani rana sai in akwai bikin aure shine ake dafa wannan waken fiye da wannan shine abincin gargajiyar da akeci a nan jihar nassarawa na nigeria wato madidi kenan madidi anayi ne da masara yana nab kaman tuwo amman ba tuwo ba an dafa za'asa ganyen ayaba sai a dafa shi inya nuna sai ya dan danko sai a bude ganyen ayabar nan ana iya ci da miya, ana iya ci da suyaana iya ci da kifi da yaji ni nafison cinta da kifi da yaji ne eh in samu madidi zan samu soyayen kifi da yaji ka diba madidi sai kadan diba kifin nan an kwaba yaji sai kaci haka ake cinta abincin gargajiya da nafiso kenan yauwa.

Kafin so shinkafa ko tuwo? A'a wannan a cikin gaskiya bazan karya ba. Nafison tuwo. Shinkafa amma in an yi tuwon shinkafa nafison shi. Nafiso tuwo dalilin shi ne an kamun tuwo zaka iya cire miya iri iri. Ah, da nama da abu bazaka taɓa gaji da shi ba. Shinkafa yanayin dafan ta bai yawa ba. Ko ayi fried rice ko rice and stew ko dai ayi jollof. Ah, ɗan kuma kana nan kaman ta ƙasan Indiya sai biryani. Eh, nakan ci shinkafa ba wai bana cin shinkafa ba amma in an ce wanne nafiso tsakanin shinkafa da tuwo zan zabi tuwo tuwo nafiso.

Eh ina yin barci da rana, in na samu zarafi. Hm, ba kowani rana nake samun zarafi yin barci da rana ba. Uhm, ranakun da ina aiki, yawan lokaci in na je aiki da safe sai da yamma nake dawowa. Amma ran da bazan tafi aiki ba ina gida, in na samu dama ina barci da rana. Barcin rana na da kyau, yana da muhimmanci sosai ga ƙarfafa lafiyar jikin mutum.

Wane tufafi na fi so? Na fi so tufafi irin namu nagargajiya na Najeriya kamar su kaftan kenan. Na fi so su ne domin suna da sauƙin sa, ba su, ba su masuwa da jiki, suna bari ka sha iska yadda ya kamata, ka yi tafiya yadda ya kamata, ba sa hana aiki. Zaka je ka sami tela ya maka gwaji ya dinka. Ko kana da dama ka fada yanda kake so a ɗinka maka shi, sannan akwai design ire-iren da za a yi maka. Ko kana da dama ka zaba wannan, dalilin fa ya sa nafi son shi kenan.

Ya nake son dafa ƙwai. Eh, a cikin gaskiya in na dafa ƙwai na fi so ya nuna da kyau. Bana son kamshin danyen ƙwai, ko in ce wari ne, bana son warin danyen ƙwai. Don haka in na dafa ƙwai, nakan dafa ya yi minti ashirin. Na fi so ya dafu gaba ɗayan shi. Gaba ɗaya komai ya dafu da kyau, ni haka na fi son ƙwai na. Eh bana son irin ƙwai da turai ke dafa wannan da za a dafa yan nan kaman bai gama nuna ba sai ana ganshi yana dan ɗanye ɗanye. A'a, bana son wannan. Eh.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Ina kwana a gado. Yawan lokaci ina kwana a gado. Amma akwai lokacin da yana son kwana a ƙasa amma baya kai lokacin da nake kwana a gado. A musaman a cikin wata zan kwana a gado muce dare ashirin da biyar, da cikin dare biyar zan kwana a ƙasa. Haka nake yi. Zaben zuciya ne kawai ba dalili. Zaben zuciya randa na gan ka man kuna in kwana a ƙasa se in zo in kwana a ƙasa. Eh.

Kana iya tuƙin mota? A'a, bana tuƙin mota. Ban iya ba, ban taɓa koya ba. Ina da saurin tuƙi. A cikin gaskiya ban san ko mene ne ya kawo min tsoro ba. Ko domin lokacin da ina ƙarami na ga harsassuruka na motocin da sun yawa ne, ko dai domin iyaye na sun mutu ta wurin hatsari. Ban san ko wane ne dalilin ba, amma dai na san ina tsoron tuƙi. Shi yasa in zan je wani wuri nakan shiga bus ko in shiga, shiga bus ko in shiga taxi. Taxi ba? Eh haka. So tuƙin ma bana mota kawai ba da tuƙin mashin. Dukka bana, bana so. Ina tsoron su Dalilin yasa bana iya tuƙin mota kenan.

Kana sanya hula? Eh, ina sa hula. Ina sa hula iri-iri. In je wurin aiki, wasu ranuka, wasu lokaci in je coci in sujada. Amma ba kowane rana ba. Amma ina da kaya dayawa na sa, da ana iya sanya hula a kai. Ina san hula musamman in je buki, kamar bukin aure, ko bukin gama makaranta, da dai sauransu.

Yaya ka ke shaƙata lokacin hutu? Ba wani abin da yawa nakeyi bafa. Indai sa mata takadda na karanta wa, littafi ko ina kallon fim. In samu ruwa mai sanyi ko zobo ina sha. Shikena, banida wani wajan shaƙatawa ban yi rawa ko in je wani wuri. In na ɗan rufe ƙofa na samu wuri na zauna wuri ɗaya, ina ɗan kallon fim ko ina karanta littafi wannan ya isheni.

Eh, ana lullube da bargo lokacin da sanyi yana ni kenan. Amma kamar wannan lokaci, lokacin zafi ne, bana lullube bargo ba. Lokacin sanyi ya fara, in fara ruwan sama kuma ko kamar lokacin hamatan, eh nakan lullube da bargo na kwana. Amma dai da wannan lokaci a'a, ba na lullube da bargo. Ba na ma sa rigan kwanta.

Me na ke saya daga kasuwa? Na kan saya abubuwa iri-iri daga kasuwa, daga tufafi da kayan abinci, waɗa dai sauransu kamar su waya da talabijin. Da dai abubuwa da yawa da yawa masu amfani na gida gaba daya, haka na iya saya a kasuwa.

Kana amfani da kwamfuta? Eh, ana amfani da kwamfuta. Akwai nawa na kai nanda ina aiki a gida. In tura saƙonni, in rubuta rahoto da sauran su. Sannan akwai kwamfuta na wurin aiki, wanda shi manna amfani da shi inyi aiki. Sannan in rubuta rahotona wurin aiki, um, tura wasika. Sannan in rubuta rahoto na wurin aiki. Eh, na iya amfani da kwamfuta. Amma yanzu na iya, amma yanzu na fara ba ma. Na fara amfani da kwamfuta tun, wa yanzu ya kai, in ce shekaru ashirin da sun wuce. Tun ina makarantar sakandire shine na ji na yi training. Lokacin kwamfuta suna da sada, ba sa nan ko'ina kamar yadda suke yanzu. Har na je yunifasti, har na gama yanzu ina aiki, ina kan amfani da kwamfuta. Na iya amfani da kwamfuta sosai. Zan iya ce ni kwararre ne a fannin amfani da kwamfuta.

Kana cije farce? A'a, bana wannan. A nan nayi sa'ad don tun a ƙarami iyaye na ba su yarda. Eh, kuma lokacin na kai hannuna ya tsana baki, iyaye na sai su cire hannuna. Tun a ƙarami an koya mun sanda na yi girma, ya fi ya zauna. Bana cije farce. Eh, bana wannan.

Kana ci da cokali ko da hannu? Wannan tambaya yana nan bisa ga yanayin abinci da yake gaba na. In kaman an kawo mun tuwo da miya, zan nima ruwa wanke hannu, da hannu zan ci. In an kawo kaman kuse, ko soyyen doya, da hannu zan ci. Aman in an kawo shinkafa ko kuskus, wa'innan da cokali zan ci. Ko in aka kawo kaman taliya, da cokali zan ci. So yana cin abinci da cokali da hannu duka. Abun da yana taimake ni zaba ko da hannu ko da cokali zan amfani da shi shine yanayin abincin daya ke gaba na.

Kana son cin abincin titi? Bana son cin abincin titi amma ya zama dole na kan ci. Inna da zarafi na fi son abincin da ake dafawa agida. Amma akwai lokacin da yanayin aiki ko yanayin tafiya ya sa ya zama dole mutum ya ci abincin titi. Eh, irin wannan lokaci na kan ci. Amma in an bar ni da zarafi da ra'ayi na zaɓa, bana son cin abincin titi. Dalili kuma shine ban san tsaftar man da ke dafawa ba, ban san ƙo wani ruwa akai amfani da shi ba. Aha, irin, eh akwai dalilai da yawa. Akwai dalilai da yawa.

Kana fin so miya mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi. A kowanne lokaci na fi son miya mai zafi. Ba mai zafi da yawa ba, dai amma ya zama yana ɗan ɗumi. Wannan ce, ba na son miya mai sanyi gaba daya. Eh.

Wacce hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun dama. Ina amfani da hannun dama in yi kusan kome da kome. Misali rubutu, cin abinci, yanka abubuwa, wanken kaya, ɗebo ruwa, zuba ruwa cike. Kusan duka abin da nake yi ina amfani da hannun dama ne. A gaifa mu ta gargajiya yana nan kusa kaman haramu ne mutum ya yi abu ɗa hannun hagu. Don a karamin kana ɗan kokari ka yi wani abu da hannun hagu, iyayenka sai su hana ka. Sai sabon ya saba mu, na saba amfani da hannun dama yin kome da kome. Cin abinci, rubutu, wanki da dai sauransu.

Kana zuwa gidan film. Gaskiya ba na zuwa gidan film. Ena yana kallon film ta yanar gizo. Ba a zarafi zuwa gidan film tunda ina subscription ina biyan kuɗi wata-wata na yanar gizo. Na fi son kallon fim a wurin. Ba na cika so abunda zai haɗa da jama'a da yawa, kunja na kashe wasu kuɗaɗe da za su fi amfani ma wani fanni daban. Ba na cika zuwa gidan fim.

Wani gudu na fanka na fi so? Ah gudu mafi yawa a fanka mai lamba uku, gudu na uku kenan. Sai fanka mai lamba biyar, gudu na biyar. Ai fi so gudu mafi yawa wanda yafi bada iska. Shi naka na fi so a gudun fanka.